Tambaya ta gaba ita ce kana rera waƙa lokacin wanka? Gaskiya bana yi, saboda mu babu kyawun magana kana wanka, so daga bana yi.

Tambaya ta gaba ita ce wane irin wasa kake fi so? Maganar gaskiya nafi kallon ƙwallo. Ita nake iya yi bugawa. Ita kaɗai nake iya kalla.

Tambaya ta gaba yace wani lokaci na shekara kaka fi so? Gaskiya ni in dai wannan ne, na fi son lokacin damuna. Yafimin daɗi, ayi ruwa gari yayi sanyi.

Bece kana son ka fi son hawa matattakala ko lift? To fa gaskiya na fi son lift amma matattakala nake da shi shi nake hawa.

Tambayar ta gaba ya ce mene ne abincin da kake fi so? Gaskiya abincin da nike so suna da yawa. Amma in za a je tuwon shinkafa irin miya taushe ɗinnan ko egushi,

Tambaya ta gaba ita ce: sau nawa kake rubuta rahoto? Ya danganta da sau nawa aka buƙata a wajen aiki. Ba koyaushe muna rubutawa ba.

Tambaya ta gaba ita ce kana da katin kasuwanci? Amsa a'a ba ni da shi. Ni ba ɗan kasuwa bane.

Tambaya ta gaba ya ce sau nawa kake wanke tufafi? Amsa sau adadin da ya dauɗa. In kaya bai dauɗa ba ina kai ina wanke shi. Dolle sai yayi dauɗa.

Aiki? A'a, kowacce take a kasa ma babu ɗaki.

Na gaba ya ce yaya kake jagorantar mutane? To ni dai shugaba ne da nake son naga na haɗa kan mutane.

Kai kake zuwa kasuwa? Amsa. Ina zuwa kasuwa ne sanda nake buƙatar abu. Kuma ina da-

Tambaya ta gaba ya ce, yaya kake neman izinin hutu? Toh ni a wajen aikinmu muna rubutawa ne a takarda sai mu bayar ai mana sa a sa mana hannu.

Wane launi jakar ka ta kuɗi take? A zamanin nan fa ba amfani da jakar kuɗi saboda kar ta faɗi. In ta faɗi sai a shiga tsalla-tsalla.

Tambaya ta gaba ya ce yaushe kake zuwa kasuwa? Magana ta domin Allah, ina zuwa kasuwa ne idan ina da abin da zan siya, in bana da buƙatan in sayi wani abu to ba ruwana da zuwa kasuwa, mi zai kai ni,

Tambaya ta gaba ita ce wane irin kiɗa kake son ji? Eh, to kiɗa da nake son ji kiɗan taushi na kalangu irin na ƙauye, irin namu na ƙauye, na Hausa.